Eh ina son buɗe taga a ɗaki saboda iska ya shiga iska ya kasance a ɗaki yana da kyau saboda haka ne nake son buɗe tagara a ɗaki. Amma dai in dare yayi in zan yi bacci, nakan kulle shi.

Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, a jera su, wanda yafi muhimmanci. Zan sa shi farko sai in samu biri shi, to wannan yakan bani dama in aikata su daki-daki. Waton a turanci ana ake ce mashi scale of preference wanda ya kama ayi shi dole. Shi nake ke sa shi a farko.

Eh, ina raba abincin mu da mutane, musamman maƙwabta da abokan arziki. Mun gama abinci mukan ɗiba shi maƙwabtarmu, sannan in abokan arziki sun zo gidan mu ziyara mukan ɗiba mu ba su. Saboda rowa ba shi da kyau, ba ya zuwa abu me kyau.

Na iya dafa abinci sosai kuwa. Na iya dafa tuwo, na iya dafa shinkafa, taliya da sauransu. Na koya girki tin ina gida ne. Mamanmu ta koya mana girki. Ko da shike namiji, ni namiji ne amma dai ba ta bar ni in siya hakan ba. Ta koya mana girki sosai kuma na iya.

Da wani idanu na, baƙi ne gaskiya sannan da fari. Gefe ɗin fari ɗin yayi fari sosai, baƙi ɗin ma yayi baƙi sosai. Mutane suna ce mun suna san yanayin yanda idona yake. Ban san me yasa ba amma dai suna ce mun wai idona na musu kyau.

Hotunan wayana suna wayana a wajen nake ajiyewa. Sannan waƴanda sunfi muhimmanci wanda nake ganin zan nime su nan gaba, nakan sasu a Google Drive. Watan Google Drive saboda koda ya ɓace da imel dina, zan iya zaɓulo su a duk lokacin da nake nema.

Ina jefa dutse nesa in ya kama. Watan kamanni in awaki sun zo suna cin mana shuka, nakan ɗauko duwatsu in jefesu saboda su gudu. Amma dai jifa ba abun yi bane a cikin anguwa, sai dai in ya kama yi. So da yawa ina dukan yara ma in naga suna yin jifa.

Ina karɓan baƙo, in ya zo nakan ba shi ruwa, ba shi wajen zama, sannan in zo in zauna muyi taɗi da shi saboda ya san cewa yana da muhimmanci gareni. To hakan nake karɓan baƙi saboda an ce jama'a jari ce, wa'yansu wanda zaka karɓe su da kyau sune nan za su zo su taimake ka gobe.

A gaskiya ba muwa yin taro a ko wane mako. Taro muna yin shi ne a mako na farko ta wata. Duk wane mako na farko ta wata a lokacin ne mu ke yin taro. So ɗaya mu ke yin taro a wata.

Launin da na fi so shi ne nan blue. Blue ban san sunansa da Hausa ba, da za ka iya taimake ni ka tuna she ne da sunan kala ɗin amma dai blue na fi so wanda ake ce masa royal blue. Shi ne nan kalan waya na, shi ne nan launin da yake wajen aikinmu, shi ne nan launin basket ɗina, wato wani kwando haka da nake ajiye kayayyaki na.

A gaskiya na fi son yin amfani da fensir fiye da alkalami. Domin tunda na bar makaranta fensir na cika amfani da shi in yi rubutu saboda anyi mistake an samu in goge shi amma ka ga alkalami ba a iya gogewa indai an deyi kuskure.

Na fi son hawa lift fiye da matakala, amma dai wajaje dayawa ba sa kasance da lift sai dai matakala dinnan. To wanda matakala ne bayan da na iya dole in hau shi matakala.

Na fi son takalma wanda ake ce masa palms. Fatam palms na fi so fiye da takalmi cover shoes. Ba na cika son cover shoes domin yana da takura. Ina takuru masamman in zan je wajen da zan daɗe. Gaskiya ba na son sa shi wannan, eh takalma. Na fi son takalmi mai buɗan sama wanda saman yana nan a buɗe.

Ni na kasance mutum ne wanda nake son kayan marmari da yawa. Ina sonsu daban daban, babu wani wanda zan ce shine nan kawai nake so. Kaga kaman kankana da lemu, na kasance mai kaunan kankana da lemu ne sosai. Saboda haka ko wani yamma nakan gangarawa in ina da lokaci in je in siyo kankana saboda in sha kamin in yi bacci.

Ina cin citta a abinci. Na kasance mutum ne, mai cin citta a abinci, saboda mamanmu takan sa citta a kusan kowane abinci, wanda in ta dafa. To haka ne ya sa ni, nake son citta a abinci.

Ina dafa ƙwai a cikin, a cikin, na fi son dafa ƙwai na a cikin tukunya. In sa ruwanshi ɗan kaɗan amma dai ina ƙoƙarta in gan cewa ya rufe ƙwai ɗin. Sannan sai in tafasa shi, watan in na gama tafasa ƙwan nan, na kan sa shi a ruwan sanyi domin an ce mun in ba a sa a ruwan sanyi ba, ya kan sa, eh, bayan ƙwai ɗin ya dinga haɗu da ciki ɗin ƙwai ɗin in ana kan ɓarewa a ci.

A gaskiya ni na kasance mutum ne mai son karanta littatafai. Ina da littattafai da dama domin yakan wayar mana da kai. Ya dik karatun da na yi akwai abin da nake koya wani sabon bayani wanda daman ban sani ba. Hakan yasa nake son karatu.

Ni na kasance mutum ne mai amfani da hannun dama, wato da hannun dama na ke amfani. Abubuwa da yawa da na ke, na yi da hannun dama. Wasaba cin abinci da rubutu duk da hannun dama na ke yin su.

Gaskiya ba na cire takalma a gida, ina tafiya da takalma na duk inda zan je. Ba na cire su saboda na fi jin daɗin tafiya da takalma a cikin gida ba tare da, ba tare da cire su ba. Cire su yakan ba abu ne wanda na saba ba.

Rufe baki lokacin da ake hamma abu ne mai kyau. Watan wannan dabi'a mun koyesa tun a primary school ne, wanda ticanmu za ta ce mu kulle bakinmu duk sa'ad da za mu yi hamma. Wanda masu yin hamma ba su kulle baki har ana dukan su. To hakan ne ya sa ko yanzu ma bayan da na yi girma in dai har dai zan yi hamma sai na rufe bakina.

A gaskiya ina tabbatar da ingancin aiki, a yin shi yadda ya kamata. Watan kowane aiki akwai yanda ake tsara yanda ake yin sa. To, wannan tsari ɗin nake bi, saboda in aiki wanda ya kamata. To haka ne nake tabbatar da ingancin aiki.

Ina tafi da hannuna, watan na haɗa hannu na guda biyu in yi tafi. Haka ne nake yi saboda in tafa. Ban san ko akwai wani sirrin, wajen hanyoyin da ake yi ba wanda ni ban sani ba.

A'a gaskiya ban iya ɗaura ƙulli ba amma dai da ina yaro ina ganin mamanmu tana yi ko da shike yanzu ma haka ta daina ɗaura ƙulli. Gaskiya ban iya ba amma dai ina samu wanda zai koya mun gaskiya zan so in koya domin abu ne mai kyau za a iya amfani da shi ma a yi sana'a.

A dai dai ta aiki da rayuwa to aiki dai mun zo duniya mun ga ana yin sa kuma har za mu bar duniya ana nan ana aiki. To ina yi daidai aikin wanda aka sani in yi domin ba a ɗebo mun wanda ya sha ƙarfina. Ina yin inda ƙarfina yake gobe in ci gaba. Duk wanda ban gama ba ina bari washe gari in ci gaba.

Eh a gaskiya muna da manufa na wata wata. Muna ma da ma na sati sati watan akwai abun da ake so kowa ya samu. Akwai irin kayan da ake so mu producing a kowane sati. To wannan ne manufaɗin in ba mu kai ba wani lokaci za a yi faɗa amma dai sau da yawa muna kaiwa har ana bamu bonus. Wani lokaci in muyi overtime duk ana bamu bonus.

A gaskiya bana duban kalanda kullum kullum, saboda kalanda, ke ehn, ina sanin date ɗin watan kwanar wata a kaina, sai dai in zan yi lissafin wa ƴan su ranaku, to irin haka yakan sa ni in duba kalanda, amma ba kullum kullum nake duba kalanda ba.

A'a gaskiya bana zama a kan gwiwa. Yawancin zama na, ina yi ne a kujera saboda ni tela na kasance mai zama ne, in yi ɗinki a kowane lokaci. To a gaskiya dai bana zama a kan gwiwa na, sai dai a kujera.

Inaci da cokali sannan inaci da hannuwa. Aƙwai abinci da nake ci da hannu, aƙwai wasu abinci kuma da nake ci da cokali. Watan abinci kamar shinkafa ina cin shi da cokali, abu kamar tuwo da soran su ina ci ne da hannu.

Ah gaskiya ina iya rera waƙa, waƙoƙi masu daɗi kuwa zan na rera su. Ah saboda lokacin da ina ƙarami, wato lokacin da ina yaro mun kasance muna wani ƙungiyar ƙwaya watan Holy Childhood ƙwaya. To a wajen na koya waƙa ina ɗan yaro. Amma yanzu dai ba wai ina yin su sosai bane amma dai ina ƙoƙari.

A gaskiya ni na kasance mutum ne adali mai bin dokoki, saboda ni ma ma jagoran wani department ne a wajen aiki. So abun nan ya sa ni na ina yin aiki na sosai ba wanda har zai zo ya jawo mani gaba da horo ba. Domin gaskiya horo ba abu bane wanda wani zai so ba.

A gidanmu an riga an tsarkake, so ba abun yi bane kullum kullum. Tsarkake gidanmu ba abun yi bane kullum kullum, saboda haka ba zan iya inbada nan ba so nawa na ke yi ba. Amma dai gidanmu tsarkakiyya ce.

A gaskiya magance damuwa ta, muna magance damuwa ta hanyoyi daban-daban. Hatun, sau daya zan zauna in duba al'amarin damuwan nan. In abin da ya sha karfi na ne, nake nema taimako daga hanyoyi wanda yafi kamata.

Na kan cinye abinci a wurin aiki. Wani lokaci ina shan kunun zaki amma dai na fi cin shinkafa ko taliya. Mai manja na ke ci domin bana son mangyaɗa. Dokta ya gaya mani in dena, na rage cin mangyaɗa saboda su olsa da sauransu. Ya ce mani manja zai fi mun kyau a jiki.

Muna da madubi guda biyu a gida, waton a ɗakina ina da madubi wanda nake kallo in na gama yin shiri, kama in na gama wanka ina shafa mai, yana nan kusa da wajen da nake ajiye maina da turarena da agogona. To wajen ne akwai ɗaya, sannan kuma akwai ɗaya a ɗakin mamanmu wanda ita ma in ta yana kan yin shiri takan dubawa.

Eh ina lulluɓe da bargo. Ko yanzu haka ina nan lulluɓe a cikin bargo ne, saboda ni bana son sanyi sosai. Ko da shike na fi son lokacin sanyi, wa ton season ɗin sanyi, amma duk da haka dai sanyi yayi ma jiki, bai da kyau saboda yana kawo mura.

Kamal la aiki a lokaci ya gamanta da yadda za a tsara aikin, watan ina tsara aikina sannan kuma ina maida hankali in ina kan yin wannan aiki din. Duk amfani da irin waya da sauransu yakan kawo damuwa da rikicewa to irin wannan ne yake sa mutum ba zai gama aiki akan lokaci ba.

Kaaai, wannan tambaya ya sa ni na tuna lokacin da muna yara, in ana mana tatsuniya da dare. Lokacin zafi ta irin kamar watan April, za ka ga tauraro a sama. Babanmu zai dinga bani labarin gizo da ƙoƙi. Za ka gani na zauna shuru ina kan kallon wata da tauraro. Wani lokaci ka ga ina kirga su. Kai abun akwai ban sha'awa.

Watan, lokacin da nake kwana, irin su ƙarfe goma ne nake zuwa gado. Irin su ƙarfe goma inna dawo naci abinci, nayi duk abubuwan da ya kamata. To ƙarfe goma nakan hau gado saboda in huta, saboda in iya tashi da ƙarfi, in yi aikin da ya kamata, washe gari.

Aikin gidan da na ke yi kullum shine nan breakfast, watan a ahausance abincin kari. Ko wane safe sai na yi abincin kari, ma kanne na da wanda ni mama zan ci. Kamun sai in yi sharan cikin sakiyan gida watan compound. Ina yin sharan sakiyan gida, sannan sai in yi wanka, in fara tunanin zuwa aiki.

Muna amfani da kayan aiki da dama. Watan tun da ni tela ne, muna da keken ɗinki, muna da keken ɗinki na wuta, muna da manual, muna da semi-industrial, muna da potting holer. Sannan muna da dusan guga wanda ake ce mata pressing iron. Sannan sai muna da wani dusan guga ta zamani wanda ake ce mata heat press machine. Da su ne nan muke yin aiki a wajen aiki.

Dangantakarmu da abokan aiki ya tsaya daidai a yadda ya kamata abokan kasuwanci su yi. Watan in sun zo ina gaishe su da muhimmanci, ina ɗauka lokaci in maida hankali akan abin da suke faɗa saboda in iya ba su abin da suke so. Domin shi mutum yanda ka ɗauke shi to yana da kyau sosai saboda abun nan ne zai saka ƙedawo. In ya zo ba ka ɗauke shi da muhimmanci ba to zai koma yin kasuwanci tare da wani wanda ya ɗauke shi da muhimmanci.

Watan dangantakar mu da shugaban aikina gaskiya ina bashi girma sannan ina ƙoƙari duk abin da ya faɗa a yi ina ƙoƙari in yi su saboda aiki ya tafi a yanda ya kamata. Domin na san hakan ne in nima in ina shugaba zan so a yi min haka.

A gaskiya dangantaka na da maƙwabta yana da kyau saboda suna ɗauke ni da muhimmanci. Hakan nima ma kuwa, a kaman in abun alheri ya same su, mu kan je mu yi masu congratulation. In abu kuma mara kyau ya same su muna je mu yi masu jeje. Watan kwana biyu da suka wuce wani maƙwabcinmu yaronsa ya mutu haka muka je muka yi mashi ta'aziyya.

Eh, a gaskiya ina koyan wata yare. Domin Hausa ya kasance yaren da na koya ne amma akwai ainihin yaren harshen babana. Tun da ban yi girma a can kauyenmu ba, ban wani iya sa sosai ba. Yanzu ne nake kan, zama nake kan koyan wannan yare din.

Kai! Wannan tambaya ɗinnan ya sani na ji daɗi sosai. A'a sosai kuwa ina yin waƙa a cikin zuciya. Kaman wani lokaci zaka ji ina humming kaman hmmm hmmm hmmm hmmm hmmm to ina yin wannan to akwai waƙar da yake zuciya na da nake yi.

Na fi son idan abinci Protein, watan abinci mai gina jiki domin yanzun mutane dayawa suna ce way ni tsiriri ne cewa ba ni da kiba. To gaskiya yanzu na fara yin wani exercise sannan kuma ina cin protein watan kwai dasu nama haka saboda ya gina mani jiki.

Eh, ina kyattara ƙafafuwa lokacin zama amma ba kowane lokaci nake kyattara ƙafa ba. Watan kamar lokacin aiki bana kyattara ƙafa, sai dai in zauna kawai ƙafafuwa na ina aiki da su domin dole in dinga taka keke.

Yanayi da nafi so shine nan yanayin farin ciki, wanda banda abubuwan da suke damuna amma dai to, rayuwa ne ta adult dole mu samu damuyoyi kala kala amma mun gode Allah dai saboda yana kawo sauƙi.

Ina shuka, ina shirya ayyuka, ina shirya ayyukana daƙi-daƙi. Kaman na riga, ina san abin da zan yi a gida da lokacin da zai ɗauke ni har in kammala sa. Sannan duk ina yin wannan, kamin in fara yin aiki. Sannan na wajen aikina kuma ina shirya su wanda ya fi mahimmanci, wanda za a ɗauka rana ɗin, wanda ake so gobe. Duk zan yi su a yadda ya kamata.

Gaskiya bin ka'idojin aiki abu ne wanda ya kamata. Ina yin kokari na a daidai gwargwado in bi wa'yannan ka'idojin aiki ɗin saboda shi ogan mu yana umurce mu a ko da yaushe mu dinga bin umarnin aiki.

A gaskiya bana cika duba sakonni a wajen aiki, saboda wannan yakan kawo rikicewa da distractions. So abun nan ne ya sa bana cika duba sakonni, sai dai in na gama aiki ko kamin in fara aiki.

Watan abun da nake yi lokacin da nake jin damuwa, shine na, natsu in maida hankali na, saboda in yi zurfin tunani, akan wannan damuwan nan a lokaci ɗaya, saboda in cire shi daga zuciya na, in nima maganin sa, domin in na siya in tayin tunani ɗinnan, to hakan zai kawo mun abunda ake kawo ake kira depression a turanci.

Abin sha da na fi so shine nan wani drink wanda ake kira da shi "lakasera". Amma dai banda lakasera kuma na fi son coke, na fi son in sha coke. Wa'ennan su ne na abubuwan da na fi so in sha, kusan kowane lokaci na kan siyo in sha.

A gaskiya, abin da nake dan kiyaye lafiya shine nan bin dokokin eh da wanda ya kamance da bin lafiyar jiki kaman cin abinci akan lokaci, yin bacci yanda ya kamata, motsa jiki watan exercise kenan.

A gaskiya na so in dinga yin bacci da rana, amma dai a fiɗin ne babu lokaci. Ba lokacin da zan yi bacci da rana. To haka ne ya sa ba na iya yin bacci da rana, amma da so samu ne da zan dinga yin bacci na da rana saboda yana ƙara, yana inganta lafiyan jiki.

Ina da dabbar gida kam, dabbobi ma. Muna da akuya guda biyu, watan akuyoyi guda biyu, namiji da namace. Daya ma tana da cikinta kusa ta haihu. Sannan muna da kare, muna da mage, magen ma ta haihu tana da yara guda biyu.

Watan babban nasara da muka samu a wajen aiki shine nan wani kwantiraki watan kwangilan da muka samu a wajen aiki na yin kayan bikin auren wani babban hattajir mutum. Watan yaron sa zai yi aure aka haɗa shi maigidan mu da wannan mutumin nan. Toh gaskiya mun yi babban riga watan malan-malan ke nan munyi guda ashirin, mun yi su kaftan guda talatin sannan hada kayan mata amma duk mun yi su. Toh wannan shine nan wani babban kwangilawun da muka yi a takarshen shekara wanda ya wuce watan, eh, dubu biyu da ashirin da biyar.

Ina share kura a duk lokacin da kura ya taru a cikin gidanmu. Ban da lokaci da zan ce ina share kura sannan kuma lokaci zuwa ga lokaci, muka dudduba basu kayi yin aikinmu watan su injina da su keke da inda akwai kura muna sa suma mu sassare.

Nafi son ciyar rahoto a ɗakina. Watau in zauna ina hutu yafi mun kawo kwanciyar halin. Kali ba saina fita naje wani waje ba. Inna gama sai inyi bacci. In akwai finafinan dazan kalla sai in kalla.

A gaskiya ina kulle ƙofa kullum. Musamman in zan fita in je wajen aiki nakan kulle ƙofa na kafin in je sannan kuma ina dawo ina kan kamun in yi bacci nakan kulle ƙofa na. Ko dai ysushe ma nakan kulle ƙofa na sai dai indai zan fita ne nake buɗe ƙofa. Saboda akwai abubuwa kamar masu yawo a ƙasa irin su kunnamai da gizo gizo watan spider wanda bana so su dinga shiga mun ɗaki. To a dole in dinga rufe ƙofa na saboda kada su samu su shiga mun ɗaki.

Wannan tambaya ya ɗan bani dariya. Gaskiya Hawaye yakan fito mani lokacin da nake yankan albasa domin yana da wani abu wanda yake shigan ido wanda ba ni da yadda na iya, sai dai in ji hawayen nan yana kan siraro mani daga idanuna yana fitowa kuma ban san yadda zan iya ma zan yi shi ya daina fitowa ba. Amma dai zan gina wa tambayoyin a yanar gizo inji ko akwai yadda mutum zai iya yanka albasa ba tare da Hawaye yana fito daga idonsa ba.

Watan abu mafi mahimmanci a abokantaka shine nan kauna, rike sirri da kuma kula da abokanai. A haka ne ake ƙulla zumunci so mai danko. Abokantaka mai mahimmanci wanda babu yi ma mutane ma abokinka wayo, ganin shi kaman bai da wayo sannan da yi mashi su dabaru kala kala. Kuma banda yin ƙarya ka kasance mutum adalini ne me tsiya akan maganansa ba mai yin karya a ko da yaushe ba. Wannan yakan jawo aka mutum kaman maganganunsa basu da mahimmanci irin su karya da magana wanda bana gaskiya ba.

Eh, ina kunna sanarwa a apps. Watan notifications ke nan saboda ya kawo mani abubuwa wanda ya kamata. Domin sanarwar nan zai kawo abubuwan da zai jawo hankalina da kuma abubuwan da na fi so saboda in je in karanta ko in ji su. Sha sa na seta duka apps dina su dinga kawo mani sanarwa. Wannan abu ne mai kyau.

A'a biyan kuɗi ta waya ya kasance kasuwanci ta zamani ne. Na ma fi son biyan kuɗi ta waya saboda ijiye kuɗi a hannuwa tam cash gaskiya bai yi mun daɗi saboda abubuwa kaman kashe shi wannan kuɗi dinnan da kuma ɓarayi wanda za su iya su zo su sata. To hakan ne ya sa a ko da yaushe na kan sa kuɗi na a cikin banki, sai dai kawai in dinga tura ma wanda zan tura mishi in ya kama.

Gaskiya na fi wanke kayayyaki na da sassafe watan. Daga na gama su ayyukan da gida na safe ina cika yin shi lokacin ranan Sati ne. Kamar irin su karfe tara na ke fara su wanke kayayyaki na. To ina gama kamar irin su karfe shabiyu in shanya su. In an kawo wutan NEPA a ranan na kan yi masu guga. In kuma ba a kawo ba ma, to zan bari sai ranan Lahadi sai in yi masa guga.

Eh ina yin tunatarwa saboda ayyuka. Watan to do list kenan. Abubuwan da zan yi gobe nakan jera su saboda wannan abun nan yana jawo mutum ya yi aiki yadda ya kamata ba tare da ɓatan lokaci ba. Yana kawo mutum ya san ga abin da zai yi ba tare da cinke cinken aiki wanda ba su da mahimmanci wanda ba su kamata ba. Shiya sa nake yin wannan abun.

Eh ina sanya agogo a hannu. In zan fita ko zan je makaranta ko coci nakan sanya agogo a hannuna. Agogona mai kyau watan Rolex na ajie shi a ɗakina an zo an sace mun. Gaskiya abu ɗin yayi mun ciwo sosai. Gaskiya na ji haushin abu. Amma yanzu na tara kuɗi na siyo wata agogo bai kai tsadan wancan ba. Na siyo shi a dubu ashirin da biyar watan twenty five thousand naira. Da shi nake ɗamanaji yanzu.

Eh, ina da tufafi daban daban. Ina da na auduga, ina da na silk. Watan lokacin sanyi, na fi son in sa na auduga. Ina da waɗansu shadda haka wanda na auduga ne da yaɗin chinos. Sannan silk ɗin kuma irin su yadina, watan kashmir ke nan, su mama ina son su. Amma takai ce da na fi sa in sa shi silki ɗin saboda ya fi araha. Shi auduga dai yana da tsadane amma dai shi nafi so.

Eh gaskiya wayana yana cika ajiya. Ina ajiya da dama da su, watan ko gwajin mutane nakan adana su a wayana. Sannan abubuwa da dama duk a wayana nake adana su, duk da su hotuna da duk wani abu na mahimmanci na watan credentials ina duk suna cikin wayanani. So saboda haka wayana ma duk yana cika, sai da na siyo memory card watan extra memory card na sama waya din. Wayana yana da wajen filin memory da wajen, eh dari biyu da hamsin. Ina using Redmi 15C ne.

A gaskiya zuwa kasuwa na ya danganta da in ina da abin da zai sa ni in shiga kasuwa. Watan ba kawai haka nan zan shiga kasuwa ba, kaman yau ma zan je kasuwa in je in siyo su yadudduka. Zan je da sassafe ne. Watan irin su karfe tara zan kama hanya in je in siyo. A nan yaduddukan nan ina da wani kostoma ana kiran shi Alhaji Tukur. Alhaji Tukur ya kasance babban ɗan kasuwan yadudduka ne a cikin kasuwan Sabon Gari na Zariya. A wajen shi muke saran yaɗi. Duka irin wanda muke so duk muna samun su a wannan shagonsa.

A gaskiya ina yin wanka a ko da yaushe. Wanka ya kasance mani kamar culture ne, watan al'ada wanda tun ina ɗan ƙarami na tashi kullum sai an yi mun wanka. Lokacin da ina ɗan yaro, waɗansu lokaci zan so in je in kwanta ba tare da wanka ba to har ma ana yi mun duka. To wannan ya sa ni har yanzu in ban yi wanka ba gaskiya ba na iya yin bacci mai daɗi. A ko da yaushe ina ƙoƙari sai na yi wanka kafin in ci gaba da ayyukana. So kullum ina yin wanka, ina yin wanka da safe in na ɗau zufa da yamma ina yi. Ina yin wanka aƙalla so biyu a rana, amma dai so biyu ba kullum ba ne amma dai dole dai sai na yi wanka aƙalla so ɗaya kowane rana.

Gaskiya ban san menene ma'anar wannan iwo dinnan da kake magana ba. Ina iya yin iwo? To gaskiya ban san menene ma'anan iwo ba. Amma da zan samu bayani, watakila na san game da abin da kake nufi da iwo. Amma a yanzu dai ban san menene ma'anar iwo ba. To ba zan iya ce ina iya yin iwo ba, amma dai kilin wani abu ne wanda na iya yi. Amma ban da tabbacin wanne ne abu iwo.

Ina amfani da Redmi 15C Xiaomi product ne. Sunan wayan Redmi 15C. Na siyo wannan waya ɗin kwanaki biyu da suka wuce ne, watan-- na siyo wannan waya ɗin a dubu ɗari da saba'in da biyar sabuwa fil akwali na siyota. Gaskiya wayan yana da network mai kyau kuma ina jin daɗin wayan saboda yana rike caji sosai.

A gaskiya bana son cin abincin titi. Ko wane abinci ma na fi son cin abincin a gida wanda an dafa a gida amma dai wani lokaci ya kama dole kamar a wajen aiki. Muna da wani kantin tsallaken shagon mu, ko wani kantin tunda ba zan iya koma gida ba. A wajen kawai nake cin abinci. Wajen kawai nake cin abinci a waje. Duk wani waje in dai ba a gida ba ban cin abinci illa wannan wajen. Domin an tarbiyantar da ni cewa kada in dinga cin abinci kawai in na gani saboda harkan tsaro.

Eh muna amfani da ruwan rijiya muyi su girki. Muna amfani da ruwan rijiya domin girki da wanka, da su wanke wanken kwanoni da tsabtace gida. Amma da ruwan da muke sha watan ruwan bohol ne a gidan wani makwabcinku saboda muna da dangantaka mai kyau tsakaninmu. So suna kunna mana ruwa na bohol ɗinsu muje mu ɗiba a kyauta, da wannan ne muke sha. Amma dai ruwan rijiya ne muke yinsu ayyukan gida harda su wankin kayayyaki.

Lokacin da na farka, abun da nake fara yi shine nan in yi addu'a. In na gama addu'a, to a lokacin nake fara ayyukan gida kafin sai in tashi in yi wanka domin in je wajen aiki. To haka ne abun da nake fara yi kenan in na farka.

A'a gaskiya bana jin tsoron ƙwari. Bana jin tsoron ƙwari da shi kema ina sayan magani in faffesa a cikin ɗakina sannan kuma in sassa a ƙasan ɗakina saboda in magance su ƙwarin nan. Kaman gizo gizo wanda yake hawo, eh bango gaskiya ba wai ina jin tsoronsa ba amma ban son ya hau min jiki saboda yana yi min ƙyama. To hakan yasa koda yaushe dai ina gyara ɗakina da kyau amma in naga irin abubuwan nan kashe suma nake yi.

Eh ina sa tulare kullum kullum. Ina da tulare wanda ake ce masa oil pef. Ana auna ne sannan a dinga fesawa a jiki. Na siye shi dubu ɗaya da ɗari biyar kuma yana mani aiki sosai kuwa. Ina ma suma in ƙaro wani domin ya kusa ƙarewa. Na kasance mutum ne mai son na jin jikina yana ƙanshi sosai.

Ni kuwa ina karanta jarida, ina karanta jarida ta sport, watan wasan kwallon kafa nafi dubawa sannan kuma da jarida wanda yake magana akan siyasa. Su ne nan nafi dubawa domin ta wajen ne za ka san abubuwan da yake faruwa.

Lokacin da na kamu da mura, na kan yi wanka da ruwan zafi, watan ruwan zafi sosai. Sannan kuma ina shan magani na gargajiya. Watan itatuwa nake hadawa, in yi wanka da shi. Wani zuben kuma ina siyan cough syrup ko kuma in siya watan septrin. Wani magani ana ce masa septrin sai in sha don in dinga sa suyi ta saboda murar nan ya tafi da wuri.

Ina cajin wayana a kullum a sa'an da ya sauka. Amma dai na fi cajin shi da dare ne. Ina ma da wata power bank haka domin ni ina amfani da wayana sosai. Saboda haka ina so in dinga yin cajin wayana sosai domin ban son wayana ya taɓa mutuwa in zo ina so in yi amfani da shi sannan ba zan samu caji ba. So abin da ya sa kenan ina yin cajin wayana sau da yawa. Amma dai batirin wayana yana da ƙarfi sosai. Tunda batirin wayana yana da ƙarfi sosai bai cika mutuwa da wuri ba. Amma dai duk lokacin da ya kai kamar, eh, duk lokacin da ya kai kamar kashi goma sha biyar ina yin cajin shi.

Ba tun yanke shawara a wajen aiki, ba ni bane nan ya kamata in yanke shawara. Amma akwai wanda yake daidai ƙarfi na, watan ta sashin inda nake yi. Inda nake yi sai na tambayi ogana, sannan ina tambayan shawarwari daga wayen wajen wayan su ma'aikata ɗin, saboda in ji menene za su iya faɗa game da abun da nake so a yi. To, daga nan ne nake iya yanke shawara.

Ina zubar da shara a can waje a wani bola, akwai wani bola wanda yake kusa da gidanmu. Watan a wajen ne nake tattara shara in je in zubar da shi a waje din. Sannan sai bayan wayinsu kwanaki nakan je in ƙona su saboda kada su taru. Domin an cigaba da zuba datti a wajen zai cika. So lokaci lokaci ina je in ƙone su.

A gaskiya na fi son, na fi son shayi a fi son kofi domin a haka aka tayar da ni. Tun da ina ƙarami haka ne ake bani shayi, abin da ya sake ni. Ko a yanzu kuma bayan nayi girma shayi ne na nan fi so fiye da kofi. Ba wai kofi ɗin bai yi min daɗi bane amma dai wani abu ne wanda ban saba da shi ba. To duk abin da ba ka saba da shi ba a gaskiya to ba abun yinka bane. Domin wani ma yanzu za ka ji zai ce shi samsam ma bai shan shayi sai dai kofi. To haka ne yanayin rayuwa take. Abin da kake gani kake so ba shi bane wani yake so ba. To ni ma wani zai ce Allah shi kiyaye ya sha shayi sai dai kofi. To ni ma yanzun bana shan kofi.

A gaskiya na fi son miyan, miyan kuka. A da da ina yaro na fi son miyan ganye amma ban san me ya sa yanzu da na yi girma ba miyan kuka ya fi min daɗi. To hakan ya sa ni na canza, na fi so in ci miyan kuka. Yana mun daɗi sannan kuma yana gyara min ci-ciki. Kuma sannan kuma na ji da cewa wai yana magunguna da dama kamar maganin olsa, da waɗamsu abu wanda zai kasance da gyara ciki.

A gaskiya ina son kallon faɗuwar rana. Gaskiya yana da kyau launin ɗin wata ɗin, launi ɗin rana ɗin nake nufi. Zaka gan shi da kyau inda je ye jajjaja amma dai sai dai ban cika samun lokaci ne in kalla da shike. Ina tashi aiki da latti, ina tashi aiki irin su karfe, karfe bakwai ɗin yamma. A lokacin rana ya riga ya sauƙa to ban samun daman kallon shi faɗuwar rana.

Raguwan abincinmu shine nan muke ba ma kare. Da ma in mun gama dafa abincin muna fara ci ne kamun musa makari to duk raguwan da ya rage mukan tattara sa ma su karnukan gidanmu. Domin muna da kare guda biyu ne masu suna Ruby da kuma Simba. Su muke basu wannan abinci.

Gaskiya bana son tafiya mai nisa da ƙafa. Ina da keke wanda nake tuƙa a unguwa in je wajajen da zanje wanda basu da nisa sosai. To duk inda ya kama waje mai nisa ne, nakan nema mota in hau. Domin gaskiya bana son takawa a ƙasa. Watan trekking kenan yana kawo mani gajiya sosai. Sannan kuma ina da ayuka da yawa wanda in na gaji dai bazan iya in yi su ba.

A gaskiya nafi son tuwo, nafi son tuwo domin ya fi rike mun ciki. Amma shinkafa ina cin shi lokaci-lokaci ne saboda in canza baki. Amma dai in an bani zaɓi to gaskiya zan zaɓa tuwo a kowane lokaci. Saboda shi ya fi rike ciki kuma yana da yanda ake sarrafa shi daban-daban. Zan iya inci da miyan kuka yau, gobe inci da miyan ganye, jibi inci da miyan taushe.

Eh Kam, a gaskiya ina fita samun cinyawa. Matsalar lokacin damuna, mukan tattara cinyawan da za mu adana ma awakinmu, saboda in rani ya zo mu dinga ba su. Kada in rani ya zo mu yi rashin abinci ma dabbobi, dabbobi su dinga shan yunwa. To wannan basira ne wanda mutane ya kamata su dinga yi, saboda ba kowane lokaci bane ciyawan suna nan ba.

Eh kuwa ina cin manufan tallace-tallace saboda ni ma na kasance ɗan kasuwa ne. Ina siya da siyarwa, watan siyan yadi in ɗinka in siyar da su. Hakan ma ya sa na siyo takardu da dama wanda zan dinga karantawa game da harkan kasuwanci saboda in gane harkan kasuwanci sosai saboda ta hanyar nan ne nake samun kuɗi.

Eh kuwa ina riƙe laima lokacin ruwa ko lokacin zafin rana ma sosai ina riƙe lema. Saboda ni na kasance mutum ne wanda yake kishin lafiyan jikinsa. Domin an ce lafiyan jiki yafi kuɗi, shi yasa zaka gani ko mun yaya ne bana so in shiga cikin ruwa saboda kada in kama cutar sanyi in je ina jinya. Kamar yadda aka ce riga-kafi yafi magani.

Eh, ina sanya hula. Ina da huluna da dama. Wani wanda nake sanya shine na ake ce masa wai hullen tinubu. To ina sanya wannan hulla din. Sannan kuma ina da face cap wanda nake sa wannan in zan fita waje mai nisa ne kamar zuwa makaranta. To ina sanya wannan hulla din. Sannan kuma akwai hullen sanyi wannan ina sa shi ta lokacin hunturu ne wanda in sanyi ya yi tsanani saboda ya rufe mun har da kunne.

Gaskiya, inda nake jira a layi nakan natsuwa ne. Ina natsu in bi layi. Bana karya bin daukan layi. To, daga ga mutane in sun zo sun ga ana bin layi, su ba za su zo so su bi ka'ida ba. Sai ka ga wai su suna so su riga mutane su wuce. To wannan halin nan kan bai da kyau. Gaskiya halin nan bai da kyau. To, abin da ya sa ni bana yin wannan ke nan. Ina mai da hankali na, injira layi in lokaci na ya kai sai in yi abin da zan yi in bar.

Gaskiya an tarbiyantar da ni akan mahimmancin gaisuwa. Sabili da haka ina maida hankali in gaishe da mutane musamman na gaba da ni. Amma dai a duka makobtanmu sun san cewa ni yaro ne mai son gaisuwa sosai. Wani lokaci ma mutane suna cewa gaisuwa na yana dogo cewa ni na so in gaisuwa. Na tashi da safe duk wanda na gani ina gaishe da shi, ina kwana, ya ina ga jiya, ya safan, ya yara, ina fatan komai yana nan lafiya, sai in yi tafiya.

App ɗin da na fi amfani da su suna da yawa da dama. Watan ina amfani da shi WhatsApp ne sosai. WhatsApp na fi amfani da shi a bisa kowace app. Sannan shi kuma Google Chrome domin a shi nake yin research dina. Watan a shi nake yin bincike-bincike. Sannan kuma ina amfani da ChatGPT saboda ina neman wayar da kai da taimako ta fannin ilimi da sori Shi nake bi, watan ChatGPT.

Abinci da nake ci da safe shine nan kunu, kunun tom brown. Yanda ake haɗa tom brown ɗin da soya, waken soya ne da gyada da dawa. Bana cika son cin abinci mai nauyi kamar su tuwo da safe. Ba ya ma wuce mun da kyau yanda nake so. Saboda haka kunu nake sha, kunun tom brown.

Eh, na riga na sa a ka'ida cewa kullum kullum kamin in kwanta sai na yi karatu in ƙara ma kaina ilimi a kan abun da ban sani ba domin shi ilimi jari ce. Domin an ce abin da baka sani ba ya fi ƙarfin ka. Saboda haka ne duk abubuwan da nake so in sami ilimi a kansu da faɗakarwa nakan duba, in yi bincike da dare kafin in kwanta. Kuma ta karatu nake yi.

A'a ban sha magani kullum saboda ni ciwo ne nake yi a lokaci lokaci kaman ciwon cizon sauro ko kuma na typhoid. To bai wuce in sha magani sau biyu a shekara ba dai. Na gode Allah saboda yana ba ni lafiyan jiki wanda ba sai na dinga shan magani kullum kullum kaman wasu ba. Gaskiya godiya nake yi ga Allah saboda wannan.

Eh gaskiya ina shan ruwan 'ya'yan itace wanda nafi so shine nan na lemu saboda yana kawo lafiyan jiki sosai sannan kuma yakan bada appetite wato marmarin cin abinci. Abin da ya sake nan ina shan ruwan 'ya'yan itace.

A'a gaskiya bana kunna kendir a gidan. Kendir yana nan kamar tsohon yaye ne. To ina da wutan lantarki, ina da na sola, ina da torch light, ina da fitila kala kala. To abin da ya sa ke nan bana amfani da shi kendir. Kendir yana fama da waɗansu abubuwa kamar hatsari in ba kula da shi ba. Yana niman kulawa ne abin da ya sa ke nan bana cika sa shi. Abun nan ya tuna min lokacin da ina yaron, inda na kusa kona gida saboda amfani da kendar. Shiyasa ko da na yi girmama yanzu ba wai na cika amfani da shi kendar ba domin yana da hatsari. Yana niman kulawa sosai.

Ka gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Inda akwai hayaniya bana so shiyasa. Koyan zuma in ka ji wannan recording da na ke yi yayi tsit saboda na fi son waje wanda ya zama da hankali ina yin abu ba inda akwai hayaniya ina tayar mun da zuciya ba. To gaskiya bana son irin wuraren nan. Na fi son waje wanda akwai kwanciyar hankali ana yin abu cikin natsuwa da lumana. Hirayirin wajajen da na fi so ke nan.

Abin da nake yi da sassafe in na isa zuwa ofis, watan shi ne nan in shishirye takarduna, sai in ɗanye ɗan addu'a mai tuntu ba mai tsawo ba, sai in dudduba in ga menene wani aiki ya kamata in yi a rana din. Sai in zauna in huta kaman na minti sha biyar, sai in fara yin aikin nan a ka'idance. Ina ɗauka ɗaya bayan ɗaya ina yi ba wai in cakuda aikin ina yin dukansu a lokaci ɗaya ba. Irin wannan yana kawo ruɗani da rashin yarda hankali.

Eh, ina tafiya kasuwanci sosai kuwa. Akwai waƴansu lokaci da abubuwan kayan ɗinki na ba na samun su a wajen da yake nan kusa. Sai na yi tafiya na je wani waje a nan Najeriya wanda ake ce Kano. Babban wajen kasuwanci ne. Awajen nake siyo abubuwa da yawa saboda abubuwan su suna zuwa a kan tsari ne. Hakan yake rage mun kashe kuɗi saboda in samu riba sosai. Haka ne nake tafiye-tafiye ta kasuwanci. Kuma nan da sati biyu ina so in na tara kuɗi kuɗi na ya ɗan taru zan je akwai keke guda biyu wanda nake so in siya. Na ji an ce akwai shi a can Kano to zan siya in dawo da shi nan waje ɗin. Domin a nan anguwan da nake watan Kaduna falladan yana da tsada. Can wajen zan same shi a kan dubu ɗari uku da hamsin amma a nan zan same shi a kan dubu ɗari uku da tamanin da biyar.

Abu mahi mafi mahimmanci a kasuwanci shine nan kulla dangantaka da abokanin kasuwanci, ɗauke su da mahimmanci, ƙiman ta gaskiya, zuwa shago ko wajen kasuwanci a kan lokaci, yin abu a kan tsari. Duka wa'yannan abubuwa din nan in ka haɗa su, su ne nan su ke sa abokan kasuwanci su gan cewa kai kana da manufa. To wannan manufan kaɗan nan watan purpose and target shine nan zai jawo mutanen wanda za su zo su haɗa hannu da kai sai ka gan kasuwanci yana ci gaba. Amma in ba haka ba kasuwanci ba zai ci gaba ba. Mutane ba za su ɗauke ka akan mutum wanda ya san abin da yake yi.

A unguwarmu waje ne ba cikin gari ba sosai amma kuma ba ƙauye ba ne. Akwai mutane da yawa sannan kuma akwai shaguna. Muna da wutan lantarki, muna da wuta mai kyau. Abunda wanda bamu da shi shine nan ruwa mai kyau. Hanya mai kyau, gaskiya bamu da hanya mai kyau a ita unguwarmu. To abin da muke ta kiran gwamnati kenan su taya mu, su gyara mana hanya dinnan domin gyaran hanya akwai tsada sosai. Kwanakin baya mun nemo mun sa jan kasa a hanya din, to yanzu da aka shigo rani motoci na bi to hanyar duk ya bi yayi kura. Mutum ya wuce sai kaga ƙafan shi ya ɗau kurwa sosai. To abin da ya sake nan kawai abin da unguwar kenan bai da kyau.

Eh, a gaskiya na iya tuƙin moto, koda shi ke bani da moto na kaina. Amma dai na iya tuƙin mota, na iya tuƙin keke ma na iya tuƙin mashin. To yanzu kawai ina jira ne inda kuɗi zan siyo moto wanda zan dinga tukawa ina zuwa wajen aiki. A yanzu dai da keke ne nun nake zazzaga, da keke nake zazzaga inda masamman waje da bai da nisa. Amma dai duk waje da akwai nisa dole ne in hau moto.

Eh ina kwana a cikin ɗaki ne, bana kwana a waje saboda harkar tsaro da kuma yanayin kada in kama sanyi ko wani cuta. Abin da ya sa ke nan a gaskiya ne ina kwana a ciki ne bana son kwana a waje. Ban son amma a can kwanakin baya dai ina kwana a waje kaman in rufa yayi tsanani, lokacin da zafi yayi tsanani to a lokacin ne bayan da na iya sai da in fita waje.

Eh Kam ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci yana da kyau saboda abokanai kasuwanci su san asalin kai ɗan kasuwa ne. Saboda in zan je wani waje ma bana rike katin kasuwanci na saboda abin da na je in nuna in mi ka san ni babban ɗan kasuwa ne.

Ina da, ina, ina amfani da ƙofofin labarai kala kala. Watan Phoenix Browser dina, wani app wani Phoenix Browser. Daga na bude ina kawo mani labaran duniya. Sannan kuma ina karanta jarida. Sannan, duk wani abu wanda na ji, ina duba ta ChatGPT dina ko kuma ta AI na wa na WhatsApp. So da yawa kuma ina samun labarai masu muhimmanci daga Facebook. Watan social media entirely, social media duka su ta wajajen nake samun labarai.

Abin da yake sa in yi dariya abubuwa daban daban. Watan abin da ya motsa mun rai ya bani farin ciki ina yin dariya. Watan yanayin maganan mutum. Sannan akwai waɗansu mutane wanda su Allah ya yi musu baiwan iya yin taɗi wanda yake ba ma mutane dariya. To ina haɗa da mutanen na bayen da zan iya in rike wannan dariya na dinnan sai in ga dai ko mun yaya na rike dariyar nan zan gan sai na yi dariya.

Na kasance mutum wanda nake iya gane sabon fasaha wanda ya fito. A din cikin abokanai na ma na kasance ni ne nan nake amfani da sabon fasaha duk in ya fito kamar su smartwatch, duk sababbin Android phone wanda ya shigo da sauransu. Duk ni ne nan nake fara amfani da shi.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki ɗinmu saboda ni gaskiya bana son zufa sosai. Na fi san waje yana da ɗan sanyi, sanyi. To hakan ne ya sa ko da yaushe ina kunna fanka in dai waje yana nan da zafi. Masamman in rana yayi nakan kunna fanka saboda ɗakin ya ɗan ɗau sanyi. Zufa bai da kyau sosai.

Gaskiya ba na yin harsashi lokacin bacci, amma ɗan uwana wanda muke kwana a gado tare da shi, ya cika yin harsashi lokacin bacci. Kai abu ɗin gaskiya yana damuna domin nashi yana yin ƙara sosai. Wa'yansu lokuta abun yana tashi ne daga bacci.

Gaskiya abin da yake ba mu kwarin gwiwa aiki shine na farin cikin abokan kasuwancinmu. Muddin kostomomin mu suna farin ciki da aikin to abun nan yake bani kwarin gwiwa. Farin cikinsu yana nan da muhimmanci mani sosai. Yana sa ni in ci gaba da inganta aiki saboda in gan cewa na ba su farin ciki sosai. Sannan kuma saboda na san cewa ina ɗinka masu kaya masu kyau to hakan yakan sa ni in samu abun yi ni mama in samu kuɗi. Saboda haka biyan shi mama yana da muhimmanci a kan abin da yake ba ni kwarin gwiwa. Saboda in an biya da kyau ina yin aikin ɗin da kyau.

Eh kam ina rubuta kashe kuɗin aiki kamar yadda ma ina rubuta lissafin eh nasaran da muka yi, watom eh cinikin da aka yi duk ina rubutawa da kuɗin da aka kakkashe duk ina rubutawa. A wannan yana da kyau sosai saboda a san cigabawan kasuwanci ɗin ko ya kamata a inganta wa'en su abubuwa ko abun da an riga aka sa a kasa yana nan yana aiki.

Abunda nake yi dan nishaɗi shine nan kallon fim. Ina da fina-finai dayawa wayana, idan na dawo nagaji sosai sai in kunna fim in kalla. Sai dai wani abu dani shine nan fina-finan danake kallo ba kowane fina-finai nake kallo ba. Akwai waɗansu fina-finai danake kallo da waɗanda bana kallo. To sannan kuma na biyu shine nan ina son rawa. Watan wani lokaci ina buga sauti in zauna ɗakina in ta rawa. Hakan ne nake nishaɗantar da kaina.

A'a wasan da nake yi a waje tun da ni babban mutum ne ko wasan da kawai nake a waje daga buga ƙwallo sai buga ƙwallo kawai nake a waje banda wa yansu wasanni da yawa da nake yi a waje, sai dai shan iska sannan kuma in sa dankaya na mai kyau da ƙadan ƙaciran wando ina zagaya anguwa ina kallon ya anguwan take, ya mutanen anguwan take ina bi ina ga mutane ina gaisawa da su. To abun da nake a waje kenan.

Burodi da nafi so shine nan mai taushi. Ina son burodi mai taushi amma musamman burodi mai slice wato wanda an yayyanka shine nan nafi so. Akwai wani burodi a unguwar mu wanda ake sayar dashi a cikin unguwar mu ana kiranshi Bitmas Bread shine na nake fin saya. Amma mamana ma ta iya baking burodi, waton ta iya gasa burodi wa'yansu lokuta tana gasa mana burodi wanda za muyi sai dai bata cika yin shi kullum kullum bane tana yin shi in dai ta ji ra'ayin yin shi ne. Amma dai tunda na cika son yin kari da burodi, to ya kasance ina sayan Bitmas Bread ne.

A gaskiya ni ina kallon wayana sosai, ina taɓa wayana sosai amma dai sai dai in bana aiki. Watan in na fara aiki ina aje wayana a gefe saboda kada ya kawo mani rikicewa kuma saboda ina so in maida hankalina. Watan idan na sa wayana kusa zai dinga jawo min ra'ayi in yi ta danne-danne. To hakan sai ya sa aikin da ya kamata a gama a ɗan ƙaramin lokaci sai ka ga ana gama shi a lokaci mai girma kamar wani babban aiki ne. To yin danne-dannen waya bayan ana aiki yake sa ƙaramin aiki ya zama babba.

Eh kuwa ina son kallon wata da dare. Ina kallon wata da dare. Musamman lokacin da ina ɗan yaro har ma muna yi ma wata waƙa. Kaga muna ruga da gudu, muna je muna dawowa, sai in mun kalla sama sai muka kaman watan yana bin mu. Wai a tunanina lokacin da ina yaro ina tunanin kaman yana bi na ne ban san haka duniyar take ba. Wannan tambayan gaskiya ya sani na tunada da. Amma yanzu ma to da cikin dare ban cika fita waje ballantana har in ga wata ba, sai dai in dai sabon wata ya fito shine nan nake gani.

A gaskiya na fi son zama a saman kujera mai taushi ne ba a kan kujera wanda zai sa mani ɗuwawu yayi kanta ba. Yanzu kujerana duk ina,, ƙoƙarta cewa masu taushi ne. To haka nake son kujeru ya zama saboda ni na kasance mutum ne mai tunani da lafiyan jikina sosai. Lafiyan jikina yana zama na fari.

Eh waya na tana daidaita haske da kanta. Watan in na shiga duhu wayan yana rage haske waya din za ka gaya screen din yayi duhu. In na fita waje kuma shi da kansa zai yi haske. Mani yadda zan iya yin abubuwan da nake so in yi. Gaskiya wannan saiti din nan, wannan tsarin nan gaskiya ya yi min kyau. Ina son wannan tsarin nan sosai a waya.

A gaskiya ina cin abincin dare kamar misalin karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi. A daidai lokacin nan na riga na san abincin dare ya riga yayi to ana sa mani sannan sai in ci wannan abincin dare ɗinnan. Amma dai ba kowane abinci nake son ci da dare ba. Bana son cin abinci mai nauyi domin an ce baya shi da kyau a jiki. Kuma tunda zan kwanta ni bazan motsa jiki ba ya kamata in nimo abu wanda baya yana da, da, da nauyi ba.

A gaskiya ba na sauraron radio saboda ina da abubuwan yi da yawa. Na fi jin labaran duniya daga yanar gizo ne, wato daga Facebook, daga Phoenix Browser sannan kuma daga Opera News. To, abin da zai sa ni in ji radiyo daman labaran duniya ne, tunda ina samun su daga wajajen nan da na riga na ambato. To, abun ne ya sa ba na jin rediyo. Amma in wani ya sa rediyo, ina zauna in ji. Amma dai ni in kunna rediyo, a'a, gaskiya ba na yi.

Atoh me zai hana, ina iya tsalle igiya mana. Ni karkari na shekara na ashirin da huɗu ne. Toh, kasan cewa ina da ƙarfi cike jiki mass. To ina iya yin duka irin wannan abubuwa ɗin sannan kuma ni ina son yin wasanni da motsa jiki haka saboda ya ƙara min lafiyan jiki na. To hakan ne ya sa na iya yin duka wannan abubuwaɗin nan da abubuwa ma da yawa ma wanda ma ba ka tsammani ba.

Gaskiya ina amfani da wayana, watan da safe nafi amfani da wayana irin su ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe takwas sannan ina ijiye shi. Bana cika yin aiki da waya kuma sai da yamma in na gama aikin rana ta ranan. Shine nan nake amfani da wayana saboda akwai abubuwa da yawa da za a yi. Kuma waya ina amfani da shine in nishaɗantar da kaina, in gaida abokana arziki sannan inyi waƴan su abubuwa. Shi yasa ina ijiye shi a lokacin zirga zirga.

Raba wurin da nake in na gane abin da kake nufi kuke nufi watan sharing of location. A gaskiya bana raba inda nake a yanar gizo, sai dai in ya kama dole amma in bai kama dole ba to gaskiya bana yaɗa inda nake. Nafiso in yi aiki da wayana ba tare da ambata ma mutane inda nake ba. Saboda a yanar gizo akwai mutane daban daban wanda ba mu san su ba kuma ba za mu so, eh, bayani akan mu su sani ba.

Eh to mutane suna cewa rubutuna yana da kyau. Dayawan mutane suna ce rubutuna wai yana ba su sha'awa. To ni ba san gaskiyar wannan ba. Da ace akwai hoton da zan iya in ɗauka in nuna. Da sai in nuna saboda kai ma ma ka gani ko dagaske din rubutuna na da kyau. Amma dai to ni ina yin abubuwa masu kyau to ina ganin cewa rubutuna kan zai yi kyau amma ban sani ba dai domin mutum bai iya ba makansa raj jara bawa sannan ya ba sam bama kansa maki.

A wato wurin aikinmu yana da ɗan girma. Sannan kuma in ka shiga wato akwai babban waje. Wato inda ake kiran reception da ɗan kujeru wadda mutane suna zama. Kamun in ka yi kwana kallon daman ka a wajen akwai shagon a wajen ne muke yin aiki. Muna kiran wajen workspace to a wajen ne muke yin aiki. A wani reception ne ake ba ma mutane aikinsu, eh, kayan da suka kawo ɗinki. Sannan akwai TV ma a waje ɗin wadda mutane in sun zo suna jiran su karɓi kayansu a wajen zasu zauna har su samu kayansu suna kallon TV suna jira.

Eh a gaskiya ina tafiya da sauri saboda ni namiji ne, me zai sani in dinga tafiya a hankali? Akwai uzuri da dama a kan ɗan adam. To a gaskiya ni ba na tafiya a hankali ne, ina tafiya da sauri-sauri, ina tafiya da wuri. Hakane yanayi na, haka yanda Allah ya halicce ni. Shi yasa akwai wajaje da dama da ina iya in je da ƙafana ɗinnan ba sai naje na biya kuɗin mashin ba. Waƴansu sai sun biya kuɗin mashin amma dai ni ina zuwa da ƙafana.

Gaskiya yadda na ke bikin ranar haihuwa na, ina in tashi ina fara gode ma Allah yadda ya kai ni rana din cikin ƙoshin lafiya. To bayan na gama addu'ar nan sai in buɗe wayana domin na riga na san mutane da yawa za su turo su sakonnan fatan alƙairi. To in na gama wannan, to a wajene na ke nufa in fara su aikace aikace amma dai wannan shekara din ina so ne in haɗa DJ. Gaskiya ina so in yi rawa sosai a wannan, a wannan bikin haihuwa na.

Ina da jaka iri-iri. Ina da jaka da dama. Ina da jaka kala-kala. To, ban gane wanne ne kake magana da wane irin jaka kake kai. Kamanya wane irin jaka kake kai? Ban gane ba da Allah. Da'a ci akwai waɗansu bayani. Ta shi ne nan zan iya in gane. Ina da jaka-jakan makaranta, ina da jaka wanda nake sa kaya, da jaka wanda nake zuba sakonni da su.

Ina da takalma guda biyar. Watan ina da wanda ake ce masa Crocs, wannan takalmi ta roba ne. Na sayo shi sabida in iya shiga cikin ruwa da shi, in iya yin tafiya duk inda na ke so. Abin da yasa na sayo shi wannan Crocs takalmi dinnan. Sannan ina da cover shoes wanda ina sa in je coci da shi. Baƙi ne ina yin polish din shi kaga ya yayi baƙi wuluk wannan shi mana ina son shi. Sannan kuma ina da wani baƙi, kuma wannan mai shining ne wanda ba sai anyi polish ɗin shi ba. Ruwa kawai za a taɓa shi kenan ya isa. Sannan kuma ina da, ina da canvas, watan canvas wannan ina haɗa shi da jeans ne. Canvas dina ina da su guda uku ne. Sannan da wani slippers wanda nake yawo cikin gida.

A gaskiya na fi son zama a birni, saboda a birni akwai abubuwa kamar wutan lantarki, network mai kyau, ruwan sha mai kyau da wajaje masu kyau, hanyoyi masu kyau da lafiya ba kamar ƙauye ba wanda ba su da waɗannan abubuwan zamantakewar rayuwa. In naje wajen ma ban iya amfani da wayana in shiga yanar gizo saboda network babu kyau. Tawabin da ya sa nake son zama a birni ke nan. Amma dai ina cika zuwa ƙauye ta lokacin hutu ne in je in ga mutanen ƙauye.

Gaskiya cizon farce ba abu mai kyau bane. Lokacin da nake tasowa watan a ɗa kenan ina cizon farce amma dai duk sa'anda nake cizon farce ƴan iyayena sun ganni suna dukana. To hakan ya sa na daina cin farce yanzu. Ko nima ma yanzu in naga yara suna cin farce nakan hana su. Ina ce musu su je su nemo reza su yanka farcen su, su daina cin farce da, da, da hakoransu domin wannan ba tabi'a bane mai kyau.

A gaskiya, ba mu cika samun rikici a wajen aiki ba amma da yanda muke sasanta rikici in an samu shine nan. Ina ba wa mutane ɗin, wanda suke da hayaniya tsakanin juna a kuri sai in ji daga dukkansu su biyu sannan sai in ba ma kowa kuri. In nuna ma kowa cewa hakan yake faruwa, yana faruwa da kowa amma in ya faru ɗin a dinga hakuri da juna, zamantakewa sai da haƙuri da juna.

A'a gaskiya bana amfani da mataimakin murya. Muryana nake yi, nake magana da shi yanda Allah ya bani. Domin ni karan kaina muryana yana yi mani daɗi. To abun da ya sake nan bana amfani da mataimakin murya. Muryana kawai nake amfani da shi natural. Bana ƙara wani abubuwan mataimakin murya ko kaɗan. Zallan muryana nake yi amma wasu suna ƙara wai saboda muryan su yayi daɗi.

A gaskiya ni na kasance mutum mai son bin ƙa'ida ne domin ina jin haushi sosai in na ce a zo waje sannan a zo daga baya. To hakan yasa ni ma ina ƙoƙari in je waje akan lokaci da wuri, in an sa in waje an sa a zo karfe goma ne to karfe goma chip yana yi ina ƙoƙari in kasance a waje din. Bana son cika zuwa waje daga baya saboda ni ma in an zo mun yana ba ni haushi.

A muna amfani da tsintsiyan gargajiya watan tsintsiyan kwakwa. Muna kiranshi tsintsiyan kwakwa a hausance. Sannan wannan muna amfani da shi muna share cikin gida wanda siminti ne. Amma dai cikin falon mu watan cikin falon mu wannan ne muke da shi tiles. To wannan in bai cika kwasan datti ba akwai wani tsintsiyan gargajiya haka mai laushi. Muna ce mashi tsintsiyan laushi. Hausawa suka cika amfani da shi. Da shi muke amfani muna share waje mai laushi.

Ina zuwa kasuwa kaman ranar Litinin, farkon sati nake shiga kasuwa in siyan duka abubuwan da nake nema a cikin mako din. Sannan in ya kama dole wanda zan sai na shiga kasuwa, nakan shiga kasuwa in je in cafano abubuwan dan da ya kama dole in siye su. So banda takamaiman rana da nake zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa in bukata ya taso.

Eh ina kunna Bluetooth kullum domin ta wajen nake jin su kiɗa da su waƙoƙi. Abin da ya sake nan kullum sai na kunna Bluetooth. Ina da Bluetooth wato wanda nake sa a kunne sannan ina da Bluetooth wanda nake kira Jambox wannan ina sa shi a gefe na ne sannan in kunna ina jin waƙa sa'an da nake aiki. Yana da ƙara sosai masu daɗi a wajen nake sa su ƙiɗe ƙiɗe wanda zai iya dinga na shaɗen taɗani.

Yayin itace da na fi so shine nan lemu. Lemu ya kasance yayin iccen da na fi so, saboda ruwan da yake kawo sannan kuma yana kawo marmari. Shi lemu ya kasance kayan marmari ne. Ina son shan lemu. Kusan kullum sai na siya lemu na sha. In ina kan dawo daga wajen aiki ina siyan lemu in sha. Oh, ko yau ma sai da na sha lemu guda biyu. In har dai na yi gida zan yi kokari in shuka iccen lemu. Wannan wajibi ne.

Ruwan da nake sha ba na iya kirgawa saboda ba wai ina shan ruwan leda ko na gora ba ne. Amma ina shan ruwa kaman kofi biyar a rana. Domin ni ina shan ruwa sosai ba, ko ban ci abinci ba. Lokaci bayan lokaci ina ɗebo ruwa in sha saboda ruwa a jiki yana kyau, yana wanke bulada sannan kuma yana ƙara lafiyan jiki.

Ta ai ranan biyan albashi rana ne wanda yake cike da farin ciki. Watan a ranan ina ji kaman babu wani rana wanda ya fi ranan. Ina harhaɗa komi da komina, sannan da dittunanin abubuwan da zan siya a kasuwa danto sunan ke hadawa. In biya wayansu basu saka in na ci, sannan kuma in shirya domin in karɓa albashina.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma dai ruwa mai sanyi nafi shan shi lokacin zafi ne. Ba wai a ko wane lokaci nake shan ruwa mai sanyi ba. Watan lokacin zafi saboda waje gari na da zafi nakan ɗiba ruwa sassa a gona, insa a cikin firiji. To yana yin sanyi a cikin firiji dinnan. Masamman rana ko cikin dare nakan ɗiba wannan ruwa din ina sha. To hakan yafi mun daɗi. Hakan nake yi a ko da yaushe.

Ina amfani da sabulai kala kala. Ina amfani da Premier Soup da shi nake wanka. Sannan ina amfani da wani ana kiranshi Irish Spring. Gaskiya sabulun yana da ƙanshi sosai. Ni abin da ya sa ma na fara amfani da sabulun kenan saboda ƙanshinsa. Saboda ƙanshinsa ya sa na fara amfani da ita wannan sabulu dinnan wanda ake ce mata Irish Spring. Sannan sai akwai Peace wannan da shine nan nake yin wanki. Ina yin wanki ne da Peace.

Ina tafiya zuwa wurare ta cikin unguwa a ƙasa, amma dai ina da keke wanda nake motsa da jiki. Ina zuwa wajaje sama da ƙasa watan da wannan keke dinnan. Amma kwanan nan ina so in siya babur wanda da shi ne zan dinga yin tafiye tafiye duk inda zan je, inda zan je in samu abokan kasuwancina da kuma in zan je aiki neman kuɗi.

Ina amfani da matashi guda ɗaya a gado, shi da guda ɗaya nake amfani da shi. Bana ma iya yin bacci ba tare da matashi ba. Sha sa a ko da yaushe matashin nan yana saman gadona. Watann ina ɗinka mashi riguna na dai dai wanda yake da kalan shi rigar katifan da nake shimfiɗawa. Duk sa'ad da zan wanke zan canza wani rigar gadon haka nake canza mashi matashin rigar sa.

Agaskiya bana cika tara tsabar kuɗi. Tara tsabar kuɗi yana da hatsari da dama, watan hatsari kamar ɓacewa, kamar waƴan su su sata ma, sannan kuma kashe kuɗi watan shi tsabar kuɗi. An fi kashe kuɗin tsabar kuɗi fiye da wanda yake cikin asusu watan lalitan banki. Ban cika kashe waƴannan kuɗin nan ba saboda haka na fi adana su a cikin asusun banki.